To, a sau nawa kake wanke tufafi? E to, ya danganta gaskiya idan ina da commitment zan iya yi wani lokaci sai sati sati, wani lokaci kafin sati, wani lokaci ma zai iya kama a kusan kullum ma za ka yi. To yarde danganta daga yanayin ayukan da ke gaban mutum.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh kwarai da gaske. Ina rufe baki lokacin hamma saboda koyarwa ce ta addininmu. Annabin mu ya karantar da mu cewa idan muka yi hamma mu rinƙa toshe bakinmu. To gaskiya ina rufe baki idan ina yin hamma.

Kana iya bada barkwanci lallai sosai daga gaske? A'a, ina bada barkwanci sosai. Ina barkwanci ya danganta daga yan uwanka ne na kusa, gare ka da uwayenka da ɗalibanka da abokanan ka so da kowa munayin barkwanci gaskiya.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ok, to gaskiya muna magana da abokan ciniki ta hanyar da ya kamata cikin girmamawa da kuma tausasa lafazi.

Kana iya duba lambar QR, e to ga na mu ilimi ai QR ba abunan bane number ce da za ka iya duba wa, sai dai hoto ne wanda za ka iya ɗauka da kyamara ta wayanka ko kuma ka’aza shi wurin da yake buƙatar ka’aza shi.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To, tsintsiyar gaskiya kala biyu ne. Akwai wadda muke kiranta ta kwakwa kuma akwai wadda ake kira ta laushi. So dukkansu ana amfani da su daidai wurin da ya fi dacewa da a yi amfani da su. Babu takamaiman wuri guda ɗaya da ake amfani da kowaccen su. Ya danganta daga lokacin amfani da kuma wurin amfani.

Eh to sa hannu yaya sa hannuna ku yake? Sa hannu yanzu zaka yi amfani da, ah alƙalami ne ka yi wata alamar wadda ta kasance i ka laƙance ta kuma a ko da yaushe za ta kasance irin wadda ka saba aikatawa ce ta hannu ki na. Akwai kuma kila sa hannu wanda ake yi na zamani digital sign ke nan wanda baya buƙatar suki amfani da naka hannu.

Eh to ana hutawa a wurin aiki idan lokacin hutu ya kasance. Ana bada lokacin hutu ana kiransa break time. So za ka ɗan huta ka je ka ci abinci, ka yi duk abun da ka ke buƙata kafin kuma a sake kuma a cigaba da aiki.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. E to, gaskiya a yanzu ina ƙoƙarin gana ji wurare da wuri saboda kiyaye lokaci. Kiyaye lokaci yana daga cikin alamomin da suke haifarwa mutum samun nasara a rayuwa.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh to ba zan ce ina yin ciniki a kasuwa ba tun da, a ba kasuwanci gari ne da ke kasuwa ba. So amma dai ina fata a ci yau idan na fara kasuwanci na rinƙa samun ciniki a kasuwa.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To gaskiya lokacin da nake jin damuwa, lokaci da kaɗan fara tunanin da ya dameka, kaza ka tuna cewa ba abun da ya dace da kai ba ne. Za ka yi tunanin ka ga ka kusanci mutane za su ba ka shawarwari na abun da ya dace. Kuma ka ƙara kusancinka da Ubangiji, ga ta hanyar yin zikirora daban daban, waɗanda a addininmu ya koyar.

Kana sanya safa kullum? Mm-mm, gaskiya a'a bana sanya safa kullum. Muna sanya safa ne a lokacin da yake buƙata ka sanya safar. Amma dai ba kullum muke sanya safa ba gaskiya.

Wane gidan abinci ka ke fi so? So da yake gaskiya ni ba mutum ne mai yawan zuwa gidajen abinci wurin ci abinci ba. Babu takamaiman gidan abinci na za a ce wannan shi na maka fi so. Ko dai idan bukata ta yi in girka za ka iya zuwa ka je ka ci abinci. Amma dai gidan abinci shi ne gida na ko gidan.

To wane irin kayan daki kake fi so? Kayan daki to ana bukatar masu nagarta, masu inganci waɗanda kuma za ka samu natsuwa a duk lokacin da kake amfani dasu.

Kana kaɗa wayarka daga ƙwayar cuta. Ƙwayar cuta kamar virus kina a turanci? Eh to gaskiya muna iya ƙoƙari maugajewa mun kiyaye wayar da muke amfani da ita daga abkawa tarkon irin waɗannan ƙwayar cututtuka waɗanda ke iya janyo waya ta samu matsala gaskiya. Su ina ƙoƙari wurin kiyaye wannan.

Sau nawa kake guga haƙora brush ke nan? A ƙa'ida ya kamata ce kullum mutum yana guge haƙoransa da safe da kuma idan zai kwanta bacci. Kuma mu a ƙa'ida tun kafin zuwan buroshi ma muna amfani da itace haka muna guge baki da shi wanda muke kiranshi da asawaki.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Ito yanayin ɗaki dai yalwatacce wanda za ka ɗan iya yalwatawa kuma ka ajiye kayanka wuraren da kake bukata kuma yanayin ɗakin da bai cika zafi ba kuma bai cika sanyi sosai ba.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, gaskiya wani lokaci za ka ji, musamman idan kuna da zakaru ko irin waɗannan tsuntsaye a gidanku. So da lokaci yayi za ka ji suna irin wannan kukan so idan sukayi gaskiya mana ji.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Duk abincin da aka dafa shi ya yi daɗi ni yana sa ni jin daɗi. Na ko wani irin nau'in abinci indai ya yi daɗi to yana jin daɗi kuma zan ci sosai.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh to wani lokaci gaskiya za muyi saboda yana da kyau ma karinka yi. Karantawwace akwai wata sura takamaimai wadda aka ce mu rinka karanta duk kafin mu kwanta. Soh idan Allah ba mu iko za mu karanta amma dai gaskiya ba ɗabi'a ba ce tawa yin karatu ko da yaushe kafin na kwanta.

Wane irin wasa kake yi a waje? To gaskiya wasar da na kan ke yi a waje ba ta wuce ƙwallon ƙafa ba ne, football a turanci. Sai kuma wani lokaci volleyball muna ɗan bugawa, wanda muna daɗi yawan bugawa gaskiya. Amma dai ƙwallon ƙafa ita muke yawan bugawa a waje.

Ina son karanta littattafai sosai ma. Kawai dai yanayin aikine ba zai ba ka dama ba, amma dai ni ina so in rinƙa karanta littattafai. Na yi karatunsu ƙwarai da gaske lokacin baya, shekarun baya. Ko wane irin littafai kuma za mu iya karantawa.

Yaushe kake kwana kullum? Ito lokacin kwana a kullum yana danganta da yanayin abubuwan da kake yi a wannan dare, amma dai a ƙa'idanci ni na fi son in kwanta ƙarfe goma sha biyu ko da na daɗe ban yi bacci ba, wanda ina kai lokaci kafin wannan lokaci ma dole zan yi bacci, amma dai ban so na wuce sha biyu na dare ban yi bacci ba.

Wal yaya kake koyon fasaha sabo? Sabuwar fasaha idan ta shigo za muyi ƙoƙari mu mun karance ta mun fahimce ta sannan muyi ƙoƙari mu mun fara koyon ta da kuma yadda za mu aiki da ita ta yadda mu za mu amfana sannan al'umma ma za ta amfana.

Kana duba daftarin kuɗi, littafin kuɗi ka na sosai. Kana da kuɗi ledger account ne duk wannan ya kamata kaɗan kai ka na didiba akai akai. Da ma'ana ka ne su dole kaɗan ka yi ka na bincike saboda ka gano me ke faruwa game da shi.

Kanayan addu’a kullum? Wannan kanayi zan iya cewa ma kusan tiles ne, saboda dole dole kullum kayi addu’a saboda kullum kanayin sallah, idan kuma kanayin sallah dole ka rinƙa yin addu’o’i lokuta daban-daban.

Kana zuwa gidan fim? A'a sam bana zuwa gidan fim gaskiya. Hasa liman nan wuraren da muke ko gidan fim ɗin babu ba liman mutum ya je ya zauna ya kalla. So babu gidan fim kuma bana zuwa gidan fim.

A ruwan da ka ke sha nawa ruwa ka ke sha kullum? Toh gaskiya ruwan da mu ke sha ya danganta. Za ka iya sha dayawa kuma za ka iya sha kaɗan amma yana ta'allaka da irin yadda ki ke ciki. A lokacin zafi yana sha dayawa, lokacin sanyi kuma ba za a sha dayawa ba.

Eh kana kunna tsaron baturi. Lallai ina kunnawa idan na gan shi saboda a samu inganci da kuma kyau da lafiya na baturi.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Well, ina gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar kyakkyawar alaƙa da gaskiya da riƙon amana.

Eh to yadda wurin aikinmu yake shine makaranta ce ta karantawa a amma fannin private ba ta gwamnati ba. Makaranta ce wadda uwayen yara su ke dauke da nauyin komi da komi, na tsari da kuma shirye-shiryen karatu.

Yaushe kake farkawa kullum? E to, gaskiya muna farkawa ne da asuba, karfe biyar da rabi, karfe shida saboda shi ne lokacin da muke tashi muyi sallah.

Kana kallon taurari da dare? A'a, gaskiya bana kallon taurari da dare. To kana cikin ɗaki kuma ga rufin su ba za ka samu damar ganin taurarin balle ma ka ya kallon su ko kuma ka yi musu wani kallo saboda kana son ka ganowar abu a cikinsu.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Eh to ina zuwa gaskiya lokaci dai dai, wani lokaci ma ina yawan shiga tun kamin lokaci. Su ina kuka ri inga na shiga daidai da lokaci ko kuma kafin ma lokaci.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Toh a gaskiya ina da kyakkyawar dangantaka da ni da shugabanmu a wajen aiki. Akwai kyakkyawar fahimta da kuma fahimtar juna a fannin aiki.

Yaya kake tafa? To muna yin tafa dai dole kaman wanda sauran mutane suke yi idan aka buƙace da tafa ɗin. So ba lalle bane in manta da na saura kaman wanda kusan kowa yake yi muma ko in ce nima haka nake.

Kana kwana a gado ko ƙasa? A'a, ba gado ba kuma ba a ƙasa ba, a saman katifa wadda take shimfiɗe a ƙasa gaskiya. So a yanayin tambayar zai kasance ina kwana ne a ƙasa amma a saman katifa.

Eh to gaskiya muna share ɗaki ne idan muka fahimci cewa ɗaki yana buƙatar shara, yayi datti yana bukata a share shi. Babu taƙamaiman adadin da ake yi a kowace rana, amma dai mostly gehen mata su sukan yi ko da yaushe.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya, abun mafi muhimmanci da aka fahimta a cikin harka abokantaka shi ne gaskiya da riƙon amana, wanda a Turanci ake kiranshi da honesty and loyalty. Wannan amana ta fi kome muhimmanci a fanni na abokantaka.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? So gaskiya lokacin da ruwa yake zuwa kana ƙoƙari ka ga ka samu wuri in da za kaɗan fake kada ruwa ya dake ka saboda gudun kada ayi zazzabi.

Eh, babban nasarar da na samu a fagen aiki gaskiya shine na samu yarda da kuma amincewa ta ma'aikatan da muke aiki tare da su da kuma su waɗanda muke yi ma aikin.

A gaskiya bana son rari masu hayaniya, wanda ma haka ya sa mostly yanzu kuɗa yoshi kusan yana ni kaɗai idan ba auren aiki na ke ba saboda ban cika so wuri yadda yake da hayaniya ba.

Menene abin sha da ka fi so? Gaskiya a gefen abin sha na fi son waɗanda ke da madara. Drinks ban masu madara acikinsu dayawa nafi buƙatar su.

E to mu da yake nan ba mu da irin waɗannan da yawa sai dai ka ce ka fi son mashin ko napep ɓa so gaskiya mashin in ne saboda da shi na fi yawan amfani.

Eh. Yaya kake karɓar baƙo so gaskiya? Muna karbar bako a cikin girmamawa da karramawa Za a tanadar mai abin da zai ci da abin da zai sha da kuma wurin da zai kwanta yayi bacci har tsahon lokacin da zai gama baƙuncinsa.

Eh muna raba abincin mu da mutane gaskiya. Mutanen da ke tare da mu a lokacin da aka abincin, za mu yi ƙoƙari muga cewa eh mun raba shi tsakanin mu da waɗanda muke tare da su ko kuma waɗanda ba mu tare da su amma suna da buƙata.

Ice cream wane irin ice cream kake fi so? Gaskiya na fi son vanilla flavor ko akece mai da turanci na fi son shi.

Kana iya motsa jiki kullum? Eh gaskiya ina iyawa amma dai ba zan ce kullum kuma ina yi ba kawai dai ina iya yin motsa jiki kullum musamman idan akwai wadataccen lokaci.

To a ina daidaita aiki da rayuwa. Ko wane ana bashi nashi a lokaci, lokacin aiki za a zo ai aiki, lokacin kuma abubuwa na rayuwa ana ƙoƙari aga an yi su suma ba tare da an bari aiki ya shiga tsakaninsu wani lokaci. Wani lokaci kuma ana samun akasin haka.

Yaushe kake fara aiki kullum? So gaskiya ina fara aiki a daidai lokacin da yakama ta ace an fara aiki. A ƙa'idar aiki muna fara aiki ne karfe takwas zuwa karfe ɗaya da arba'in da biyar ko da ɗaya da hamsin sai a tashi.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To gaskiya ina da kyakkyawar dangantaka da ni da abokan aikina. Akwai kyakkyawar fahimta da kuma taimakon juna a wurin aiki, so akwai kyakkyawar fahimta da alaƙa da kuma dangantaka a tsakaninmu.

A a, sau nawa kake karɓar kira? Gaskiya ya danganta, ya danganta daga kiran da ya shigo. Idan kira ya shigo da yawa za a anshi kira da yawa, idan kuma kira bai shigo da yawa ba ba za a amsa da yawa ba.

Eh wayar ka na cika jiya? Eh waya ta tana cika jiya gaskiya musamman yadda aka sa mata abubuwa da dama wanda za su cika ma'adanin ta. To tana cika ajiya wasu lokuta amma dai gaskiya wannan da nake amfani da ita ta daɗe ba ta cika ba.

A abubuwa ne da dama gaskiya abunda ake tunawa dasu, lokacin da kake zuwa makaranta kana karami, lokacin da ake muku sutura sababbi a lokacin karami, a lokacin sallah da kuke murna da dai sauran abubuwa.

O a ka na sanya agogo a hannu? A'a gaskiya, ba na sanya agogo a hannu. Hasa limani ba ma aboci sanya agogo bane gaba daya.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya gaskiya. Muna yi aki akai dude ana dadewa kwarai ba a yi ba amma dai idan aka samu lokaci yalwatacce da mutanen kuma da za a yi tare da su to nakan iya yin wannan tsalle na igiya din.